Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula saboda ina sanya hula ne saboda yana ƙara min kyau kuma duk in da nake za'a ringa gani na da mutunci. Sannan kuma hula yana da kyau ka rin gasawa saboda ƙura, bazai dinga hawa kan ka ba da sauransu.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ne wajen faɗa musu gaskiya da abinda ya kamata ayi da haɗin kan su da gaskiya da rikon amana da sanin yakamata.